Ina tsarkake gidan mu sau uku da safe da rana da yamma, saboda ta tsafta tana ƙara lafiya kuma tsafta tana inganta waje. Tsafta dai abu ne mai kyau wanda kuma kowa yana son sa tabbas haka ne.

Eh tabbas ina son zama kusa da taga saboda ventilation saboda in sami iska, so dashi ta wadato iska tana ƙara lafiya. Yanzun hakan nan ma ina kusa da taga a kwace, domin in sami iska. Tabbas haka ne.

Tabbas duk lokacin da ya kamata mu fita aiki, lokacin da aka samu ina zuwa akan wannan lokaci. Domin zuwa akan wannan lokaci shi zai ba ma'aikatan da nake dama can cewa na dama da aikin kuma ina bakin ƙoƙarina wurin na ganin inganta aikina da nake zuwa.

Uhm, ina iyayin iyo a cikin ruwa, idan na iya domin iya ruwa aka ce fid da kai. Yin iyo a cikin ruwa zai taimaka ma ko da wataran da ka kasance ka hau jirgi ya lalace ko ya ɓalle to in dai ka iya iyo to insha Allah zaka fita lafiya.

Gaskiya ni ba na yi. Ina bacci, in kana kusa da ni, ba ka san ma ina kusa da kai ba. Gaskiya ba na yi. Ba na wannan har-har ɗinnan. Gaskiya ba na yi. Ba na yi.

A gaskiya ina fison takalmi sandal. Gaskiya ban fiye son takalmi ƙafa ciki ba. Na fison sandal ko silifa saboda ni dai shi ne ra'ayina. Kuma na fi so idan na sani ƙafa ta, ta sakata ta wala.

Eh mana, nakan cire takalma idan zan shiga ɗaki domin takalmi ba ka san abin da ya tako ba. In ka shiga da takalmi ɗaki zai yuyu akwai najasa a jiki. Idan ka je ka taka kaga ka ɓata wajen. Tabbas in na dawo daga gida nakan cire takalmi na kafin in shiga cikin ɗaki.

Eh mana, gaskiya ina son ɗaukar hoto. Na ma bacin ɗaukar hoto ne ni domin idan na ɗauki hoto, in yi posting, masoya na su gani su ji daɗi, su samu albarka. Maƙiya kuma su gani su ji haushi domin shi maƙiyan ka baya so kullum yaga ka canza riga. Idan ka yi hoto ko ka ɗora, ya gani zai ji ba daɗi shi. Kuma masoyan ka yana so kullum ya ringa cikin tsab cikin natsuwa. Idan ka yi hoton ka tura, masoyan ka in ya gani zai ji daɗi. Kuma shi hoto tarihi ne kakan yi ka ajiye saboda watarin idan ba ka, masoyan ka da yan uwa da abokan kai su ɗauko su gani domin suna da kai, su yi ma addu'a. Tabbas ina son ɗaukar hoto kuma ina yawan ɗaukar hoto. Al'ada ta ce wannan ɗaukar hoto in ɗauka, in ɗauka in ajiye domin tarihi, hoto tarihi ne.